Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya tafiya da ƙafa nisan kilomita ɗaya, kilomita biyu, kilomita uku. Ya danganta da yanayin nisan gurin, kuma da yanayin wahalhalun gurin, kuma da yanayin tafiyar wahalhalun da mi za mutun zai yi. Tafiyar nisa a ƙafa danganta kuma daga yanayin lafiyar mutum. Ya yanayin lafiyar ka yake, ya yanayin ƙarfin kaiƙi, ya yanayin strength ɗin kaiƙi wanda zaka iya amfani da shi ka yi tafiya. Tafiya dai wani abu ne, wani wanda yake da matuƙar bada kariya da lafiya a jiki don tafiya ma dai na daga cikin motsa jiki. Shi tafiya wani abu ne, idan kana tafiya kana jin nishaɗi, kana jin abu. Kamun mu da muke makaranta da ɗaga mun ƙwaye, abu kan abun hawa muke yi tafiya ba. Yawanci mun fi tafiya a ƙafa. Zaka ga mun samu raken mu shine abokin tafiyar mu haka muna ta tafiya muna ta tafiya. Zaka ga ko muna tafiya muna nishaɗi, muna annashuwa, muna jin daɗi. Muna nishaɗi muna tafiya muna annashuwa. To irin wannan tafiyar gaskiya yana da daɗi sosai. Zaka kaima ba ka san ma ka kai ba. Idan ka kai, idan ka kai, idan ka kaima za ka manta ma ka kai ko ba ka kai ba. To haka haka ne mutum dai zai ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya cikin nishaɗi da jin daɗi. Mutum har ya kai makaranta. Wani idan yaje makarantan zai dawo. Idan ya dawo zai shirya islamiya. Ka je ka yi tafiya, duk dai tafiya ne. Ka je ka dawo. To gaskiya tafiya alhamdulillah tafiya tana da amfani sosai. Ita dai nisan tafiya mutum yana iya yin kaman kilomita ɗaya, kilomita biyu, kilomita uku ko rabin kilomita. Wani ma bai wuce ya yi kaman, kaman, kaman wannan zan ce kaman mita ɗari biyu ko kuma mita ɗari ko kuma mita hamsin. Kin ga bai kai kilomita ba. Kilomita, mita dubu shine kilomita ɗaya. Kaga wannan ai bai kai kilomita ba. Shi sa inna za kaga kawai ina kawai abun nan. Amma idan ka samu mutum mai ƙarfin tafiya wanda ya saba da tafiya, kaga fulani suna iya tafiyar nisan kilomita ɗari uku amma ba rana ɗaya ba. Ɗari uku, ɗari biyar, dubu ɗaya to tunda zaka ga sun tsallake ƙasa da ƙasa da ƙafa. A ai ba ƙaramin aiki bane wannan. Zaka ga mutum yana ta tafiya yana ta tafiya. To ko dai ya dai kawai yanayin mu mu tun dai mu bawa shanu muke da shi ba za ka ga muna iya tafiyar dai kilomita ɗaya is ok ya isa. Mutum ya je ya dawo kilomita ɗaya ya isa. Alhamdulillah.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da mai kala-kala, ba wai mai ɗaya bane, ni nike yin amfani da shi. Ina amfani da Vaseline. Vaseline ɗin ma kala-kala akwai blo cell, akwai mai gurguwa, akwai gasu nan dai sauran su dai suna da yawan gaske. Saboda shi Vaseline yana kare ka daga jikinka ya bushe, ya kai yauɗin nan kaga jikin mutum ba kyan gani. Kuma yana kare ka daga idan ka goge ƙafanka haka za ka shafa to zai kare ka daga bushe ƙafa. Kada ƙafanka ya bushe, fasu'a to haka wannan yana kare mutum sosai. Sai dai shi gaskiya Vaseline yana, yana da matuƙar amfani a jikin mutum. Idan aka ce ma ba mai a jikin mutum yana roɓe jikin mutum, bushe wa yake. Shi ne yake da amfani, yana da amfani sosai. Kwarai da aniya yana da amfani sosai. Sai dai shi Vaseline yana da matuƙar amfani sosai. Amfanin shi gaskiya yana da amfani sosai. Saboda shi amfanin shi yana kare mutum daga bushewan jiki, faso, ƙaujin fuska. Inde kana shafa shi a kai a kai. Koda ace ba kai wanka gba zaka ga fuskan ka sumul sumul ba tare da kana jin wani kirci kirci a jikin fuskan ka ba. Sai dai shi amfani, wane irin mai kake amfani da shi ya danganta. Wani yana amfani da cream ne, mai ɗin sa fari. Wayan su kuma suna amfani da cream da wani ma na tooth ɗin shi ke amfani da shi. Don yi amfani da shi, ya dinga sashi fari. Wani kuma manƙuraje ma yake sashi kul. To amma mu dai ƙasa ƙasa da mu dai Vaseline ne muke amfani da shi. Saboda shi Vaseline yana da amfanin shi sosai. Yana da matuƙar amfani sosai. Ka ga Vaseline ta a'a, Alhamdulillah Vaseline yana da amfani sosai. Saboda shi amfanin Vaseline yana da amfani sosai. Idan ka hau Vaseline da yake amfani da shi, Alhamdulillah za ka samu irin abubuwan da kake so. Za ka ji jikinka baya bushewa. Idan jikinka ba bushewa, za ka ji daɗi, za ka ji taushi a jikinka. Za ka ji lugus lugus. Alhamdulillah zaka ga dai yana ba da abin da yake so. Watan shi amfanin shi yana da matuƙar amfani sosai.

Wane gudu na fanka ka fi so? Ta ya danganta da yanayin, yanayin gari da ake ciki har sai in zaɓi irin gudun fankan da, fankan da na fi so. Ina ana ɗan sanyi, sanyi ba wani zafi sosai ba zan iya sa shi a nan ba guda. Da ana zafi sosai zan iya ƙure shi in kai shi ƙarshe. Tunda fankan shi ma eh yana da amfani sosai. Amma idan kana da yara fa akwai matsala idan kana sa fanka ana ƙure shi. Zai aga yaran suna ta mura, suna ta tari wani mura, wani majina. Ya danganta da. Amma idan kai ka dai ne babba kana da ƙarfi sosai zaka iya sa fanka. Kai ma zai iya sa muran amma in ka saba kuma sai dai na sa kamar shi. Fanka gaskiya ya taimaki al'umma saboda wurin zafi haka. Idan ana zafi ka sa fanka za ka ɗan ji dama dama. Za ka ɗan ji dama dama. Ka ɗan ji dama dama nan za ka ji an san, san yakan baccinka cikin nishaɗi da annashuwa. Zakai baccinka cikin nishaɗi da annashuwa ba tare da ka ji wani iri ba. Kana baccinka cikin kwanciyan hankali. Gaskiya Alhamdulillah gudun fanka eh yana da amfani sosai. Amma idan, idan ka ƙure gudun fan, fanka wani lokacin fa ko da ace ka sa ba na cutarwa. Saboda fan ka ne muna da na ƙasa, muna da na sama, muna da na bango. Amma dai gaskiya yawanci wayan sun fi son na ƙasa, wayan sun fi son na bango, wayan sun fi son na sama. Kan son mutane kashi, kashi ne. Za ka, ka same shi na son abu kaza. Wani na son abu kaza, wani na son abu kaza. Kowa da irin abubuwan da yake bukata. Ba wai an tara an zama iri ɗaya ne kam saboda fankan kala kala ne. Ni dai na fi son fankan sama. Fankan sama mai faɗi me za ta dinga ba da abin da yake, yake so. Shi fanka dai yana da amfani sosai. Matuƙar amfani. Idan kasa mu fanka eh lallai cewa da ka san ce wa kana cin daɗi. Ka ma rauta sosai. In ka takurba ko ka hantaru ko ka motsa ko kuma ka ƙuntatu. Ƙuntatuwa ko takurwa na haddasa hantarwa. Hantarwa kuma yana hansar da guguwa. Guguwa kuma yana haddasar da firgiciwa. Ka ga daga firgice kuma ka kasa irin abubuwan da za ka yi ba tare da ka yi kunne fanka ba. Ka ji daɗin rayuwan ka. Wutan nefa ne idan kana biyan kuɗin wutan nefa ba tare da kana shan fanka ba. Kusan ma in ce kawai asara kake saboda iya gulup kawai za ka gani ba tare da ka shaki iska ba a jikinka. Haske za ka gani ko me caji za kawai za ka sa. Ba fanka ba komai. CD, TV yara suyita kallo aa Fanka gaskiya na da amfani sosai.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina sau tari da yawa. Shi shara yana da matuƙar amfani, yana kawu da dattin cikin ɗaki, yana tsaftace guri, yana sa guri a kalle shi yayi kyau. Haka ba wani matsala. Kuma idan ka samu mace mai shara, zaganta tana da matuƙar amfani, tana da matuƙar amfani sosai. Idan ka samu mai ɗakin shara, zaganta Alhamdulillah ta yi matuƙar amfani. Tana da amfani sosai. Yana tsagare ɗaki, yayi kyau, yayi komai da komai, yayi komai da komai, yayi kyau ba tare da, ba tare da wani abu ya abin nan ba. Mushin mijinta ma yana sonta sosai idan tana share ɗaki, tana tsaftace ɗaki. Shara ba wai duna leiwa ga sau adadi nawa ba. Sai sanda ɗakin ka yi datti za ka share shi. Lokacin ɗakin ka yi datti za ka share shi ba wai adadin kawai yau zan iya share, share ɗaki na sau uku, wato ya datti ya fi sau uku. Kaga an samu matsala kenan. Idan ya datti ya fi sau uku, kai ka tsara ma kanka sau uku za ka share kuma kuma ya datti ya fi sau uku. Kaga an samu matsala kenan. Tin da ba ka, da ka, ka yakance adadin sau nawa za ka yi shara. To, Alhamdulillah. Shara dai yana da matuƙan amfani sosai. Haka dinga share, share, share, share, share, ka share can, ka share nan, ka share can, ka share nan. Haka guri yayi tsabta, yayi kyau. Kowa yazo zai ka ga ya samu albarka ka ce "Allah ya ma albarka, Allah ya ma albarka." Kaga ayi Alhamdulillah, anji daɗi. Rayuwa ta yi kyau. Ma ayun wasu ba daya gama basa sharewa. Wanka ma basa yi, basa yin wanka akan lokaci. Kuma wankan ma akiyi ai tawadi. Ka ga yanda aka yi tawadi. Kaga an samu matsala kenan. An ji, an yi wanka, an ƙi share ɗaki, ɗaki an kacalcalashi, an bantsalashi, chan kaya, chan shinkafa, chan kwano, chan buta, chan kashi. An yafo ba a zubar ba. Kaga an samu matsala kenan. Haka samun matar ma ƙazamiya ce. Za ka sami matar ƙazamiya ce, ba ta da hankali. Ba ta iya shara ba, ba ta sharewa. Ka yi magana a yi takama tsawa. Kaga ayi ba, ba a samu ba da ko hanyar shiga Aljannah ba da shara. Shi shara dai gaskiya yana tsaftace guri. Gaskiya Alhamdulillah yana tsaftace guri. Yana sa guri yayi kyau. Saboda haka shi shara gaskiya Alhamdulillah shara yana da kyau sosai. Na iya share ɗakina sau huɗu, sau biyar, sau shidda. Ya danganta da yanayin adadin dattin shi da sharan yayi. Yana danganta da adadin dattin da ɗakin yayi ko kuma gurin yayi da za a share shi, shi ne kawai.